Idan na tashi daga bacci, abin da nake fara yi shi ne zan yi addu'ar tashi daga bacci saboda ni Musulma ce. Sannan zan shiga banɗaki, in wanke haƙora na da brush. Sannan in wanke fuska na, in ɗaura alwala, in fito in yi sallah. Sannan in wuce kitchen domin ɗora abin karyan kumallo.

Ina tsara ayyukan da suka fi mahimmanci ta hanyar duba da abubuwan da zanyi da suke da amfani a lokaci guda ɗaya. Sai in duba abubuwan da suke da suka fi amfani in rubuta su a cikin takarda. Sai in bi su ɗaya bayan ɗaya in dinga gabatar da su. Ina yin hakan a tsari na mafi mahimmanci. Zan tsara su abubuwa ɗaya, ɗaya, ɗaya wanda ya fi mahimmanci shi zan fara yi. Ina yi ina, ina shigarwa cewa na gama da na farko sai in shigar da na biyu haka, haka dai.

A'a, bana jin kukan zakara da safe saboda a cikin gari nake ba a fiye samun mutane suna kiwon zakara ba. Inda aka fi samun irin wannan shine ƙauyuka da wuraren da suke bayan gari. Anan aka fi samun jin kukan zakara amma inda nake gaskiya bana jin kukan zakara da safe.

Ina son kallon fina-finan soyayya saboda suna bani nishaɗi. Ire-iren wannan fina-finan da nake kalla sun haɗa da fina-finayen Korea da fina-finayen Amurka na soyayya. Ina kallonsu yawanci lokacin da zan kwanta bacci saboda a cikin rana ina da abubuwan da nake yi. Ida na zo kwanciya suna bani nishaɗi ina kallo kafin in yi bacci.

Sau ɗaya na ke share gida a rana saboda gidan ƙarami ne sannan baya yin datti da wuri saboda kuma mu biyu muke zaune a gidan daga ni sai mijina saboda haka bana buƙatar yawan shara saboda babu mai batawa akoda yaushe.

Zancen gaskiya ina son duka biyu. Ina son tufafin auduga, ah cikin rana yayinda nake fita nake komowa a cikin gida, eh amm saboda suna da laushi sannan basa da takura a jiki. Amma shi kuma na siliki yana da daɗin kwanciya bacci. Ina son shi wurin kwanciya bacci saboda yanda yake bin jikin mutum ba tare da takura ma ba.

Gaskiya ba ni da buƙatar duba kalanda kullum, saboda ina da, ina kallon wayata idan ina da buƙatar ganin lokaci da kuma rana. Abin da kaɗai ke sa in duba kalanda ta shine ranaku masu muhimmanci kamar ranan Abin da kaɗai ke sa in duba kalanda ta shine.

Abincin da na fi so shine dafaffiyar doya da miyar kwai. Ana haɗa wannan abincin ne ta hanyar fere doya, a dafa ta a cikin tafasasshen ruwa da gishiri, sannan kuma miyar kwai ana haɗa ta ta hanyar amma tafasa kayan miya, sannan in sun dahu a soya su a cikin mai, sannan a farfasa kwayaye, a karkada su a ciki, a mommotsa, a mommotsa, a saka kayan ɗanɗano, shikenan wannan miya ta kammala.

Gaskiya na fi son zama, saboda idan ina tsaye ina yawan gajiya. Wani lokacin ma ina jinjiri. Bana iya tsayuwa ta dogon lokaci, amma idan ina zaune duk wasu ayyukana da nake buƙatar yi zan iya yin su daga zaune, sai dai abubuwan da suke buƙatar dole sai na tashi.

Ina son burodi mai laushi wanda bai gasu sosai ba. Bana son biredi da ya gasu sosai yayi duhu. Ina son shi da haske mai laushi sannan da zafi-zafin shi sanda aka fito da shi daga cikin oven. Ya fi min daɗi a haka nan.

Kamar mafi akasarin mutanen da suke yankin da nake, wanda shi ne Afirka, baƙaƙen fata ke nan. Yawancin idanun mu launin baƙi ne. Wani lokacin ana samun launin brown a wasu, a wasu mutanen da suke baƙaƙen fata, amma nawa idon da yi launin baƙi ne.

Ina son yanayin damina saboda yanayi ne da ba a samun sanyi sosai ko kuma zafi sosai. Yanayi ne da yake dacewa da fatar jikina saboda fata ta ba ta bushewa sannan ba ta fiya maiko. Sannan yanayi ne da yake ba, bai fiye zafi ba, bai fiye sanyi ba, yana tsaka-tsakiya ne saboda fata ta gaskiya ba ta son sanyi da yawa ko kuma zafi da yawa. Ina son ruwan sama.

Sau ɗaya na ke wanke tufafi, in ɗauraye su, in shanya su saboda tufafina ba su fiya yin datti ba saboda ban fiya zuwa wuraren da za su ɗebo ƙura ko su yi datti ba. Yawanci idan zan fita ina fita ne a cikin mota sannan inda na ke zuwa babu ƙasa da yawa. Saboda haka sau ɗaya na ke wanke tufafina.

Ina son karatun littattafai, littattafan da na fi son karantawa sune littattafan da suka shafi abubuwan da suke faruwa a rayuwa, waɗanda suke koyar da wani abu misali koyar da yadda ake samun kuɗi ko kuma koyar da yadda ake tafiya da rayuwa ko kuma koyar da al'amura na yau da kullum a cikin rayuwa, masu koyar da haƙuri, masu koyar da ina son karatu wanda zai amfanar da ni.

Ina iya hawan keke. A zahirin gaskiya ma hawa keke yana daga cikin abubuwan da suke sakani nishaɗi. Saboda tun ina ƙaramar yarinya nake son hawa keke. Ina hawa keke a cikin gidanmu saboda muna da ƙaton fili. Ina hawa keke ina zagaye gidanmu. Ina jin daɗi a cikin raina. Ina jin babu abin da yake damuna a duniya.

Ina son ɗaki wanda bai fi girma ba, sannan ina so ya kasance duka ƙofofi a rufe suke, sannan ina son ya kasance tagogi ma duka a rufe suke, sannan idan ta hali ma a sauke labule saboda ina son ɗaki ya kasance da duhu duhu na fijin daɗi musamman idan kwanciya zan yi.

Ina jin tsoron abubuwa da yawa. Abubuwan da nake jin tsoro sun haɗa da dabbobi waɗanda za su iya cutar da ni, irin waɗanda aka fiya samun su a cikin gida kamar irin su tsaka ko kuma maciji ko kuma kunama ko kuma irin dabbobin da ake samun su a cikin daji, um, irin su zaki, irin su kura da da dai ba a fiya samun irin waɗannan din ba.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyar yanar gizo-gizo. Ina haɗuwa da su ta hanyar, um, tura sako. Idan suka ga kayan da suke so na yi posting a shafi na, za su biyo ni su tambaye ni, um, suna son abu kasa. Ni kuma zan ce akwai ko kuma babu. Sannan in tura musu inda za su biya kuɗi su aiko mini sannan in aika musu da kayansu.

Ina son lulluɓe kaina da bargo saboda musamman idan zan kwanta bacci ina jina cikin amana da natsuwa da jin daɗi musamman idan gari da ɗan sanni sanyi ko gari babu sanyi ma ina so inji na lulluɓe jikina tun daga kaina har zuwa wuyana tun daga ƙafata har zuwa wuyana kaina ne kawai nake barin shi yi a bude.

Idan ina cikin damuwa, abin da nake yi shine ina karanta Alqur'ani mai girma. Saboda a cikin addinina an nuna mana cewar duk sanda kake da bukatar samun natsuwa idan kana cikin damuwa, ka ɗauki Qur'ani ka karanta, za ka samu natsuwa a cikin ranka. Wannan shine abin da nake yi don samun natsuwa a sanda nake cikin damuwa.

Ina son miyar dage-dage saboda ina iya cin ta da abubuwa da yawa. Ina iya cin ta da shinkafa, ina iya cin ta da doya ko taliya ko macaroni da abubuwa da dama dai. Ita wannan miya ana haɗa ta ne ta hanyar jajjiga kayan miya sannan a soya su a cikin mai tare da kayan sinadaran ƙamshi da kuma na ɗanɗano.

Ina jin murna ranar biyan albashi tare da ɗan damuwa kaɗan saboda na san wannan kuɗin akwai abubuwa da yawa da zanyi dashi da zan yi da shi. Amma mafi yawanci dai ina fjin farin ciki saboda dukkan buƙatuna da nake da su a lokacin zan iya biyan su da wannan kuɗi. Abin damun kuma da nake da shi shine wannan kuɗi zai ƙare ba da jimawa ba.

Ina son ice cream mai ɗanɗanon cokolati saboda kome da ke da alaƙa da cokolati na fan shi. Saboda haka duk ice cream ma irin wanda ake samu a yi shi a sarrafa shi da chokolati shi na fi so in sha. Na san shi ya kasance da laushi sosai sannan a ƙanƙare.

Bana sauraron rediyo saboda a wannan lokaci duk abin da nake buƙatar samu daga rediyo ina samun shi a cikin wayata. Wanda ya danganci, labarai da kayayyakin nishaɗi, jin waƙoƙi da abubuwan da duk ake samu a cikin rediyo ina iya samun shi a wayata.

Ina son safiya saboda a lokacin ne nake shirye shiryen fara ranata. Ina son safiya saboda idan na tashi daga bacci ina jin ƙwarin jiki da ƙwarin wuyan yin abubuwa masu amfani a cikin ranata. Idan na tashi daga bacci wani sabon ƙarfi na ke ji ya zo mini, zan tashi in yi addu'a sannan in tinkarar ranata saboda haka safiya na fi so.

Ba na saka safa kullum kullum. Ina saka safa duba da yanda yanayi yake. Idan ana sanyi sosai a gari ina saka safa, idan kuma ba a sanyi ba na saka wa. Sannan idan zan fita daga gida ma ina saka safa saboda in rufe ƙafata in kare kaina daga dukkan ƙura.

Ina son ɗaukar hotuna saboda ta haka ne nake ajiye tarihi yadda zan riƙa kalla daga baya ina jin daɗi. Ina son ɗaukan hotunan kaina, ina son ɗaukan hotunan iyalaina, ina son ɗaukan hotunan ƙannaina, ina son ɗaukan hotunan iyaye na, ina son ɗaukan hotunan abinci, ina son ɗaukan hotunan kome ma dayake gabana saboda yana sani nishaɗi.

Ina rufe baki lokacin hamma saboda dalilai biyu. Na farko saboda a addinina, addinin Islama an nuna mana cewar ya kamata ka rufe bakinka lokacin da kake hamma saboda idan ba haka ba shi ɗan zai yi maka fitsari a baki. Sannan dalili na biyu shine ina rufe baki saboda mutane ba za su so su hango cikin bakinka ba a lokacin da kake hamma.

Ina son zuwa babban shago wanda aka fi sani da supermarket, saboda dukkan abin da nake da buƙata zan same shi a wurin. Suna da abubuwa da yawa. Duk abin da nake buƙata idan na je akwai wurare na musamman da ake ajiya da zan je in ɗauka.

A'a, ba na cire takalma a gida, sai dai takalman da nake amfani da su a waje daban da takalman da nake amfani da su a cikin gida. Idan na fita waje na dawo, zan ajiye takalman fita waje a ƙofar ɗaki. Idan na shigo ɗaki zan saka slippers dina da nake yawo da shi a cikin ɗaki saboda bana son taka tiles babu takalmi.

Ban iya tuƙin mota ba har yanzu saboda bani da mota ta wa ta kai na zuwa yanzu. Amma ina fatan zan sai mota kwana kwanan nan saboda haka zan shiga makarantar koyan tuƙi dan fara koya a halin yanzu. Daga nan idan na koya sai in fara tuƙi bayan na samu lasisi daga ƙwararru.

Babban nasarar da na samu a aiki ita ce ta kammala rubutun, um, bincike na da nake yi a makaranta, ah, wanda ake kira da thesis. Na kammala shi a ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2025. Hakan shine babban nasarar da na samu.

Gaskiya ba na tara tsabar kuɗi. Ina ajiye kuɗina ne a cikin asusun banki. Ba na ajiye tsabar kuɗi. Tsabar kuɗin da nake ajiyewa kawai ɗan kaɗan ne wanda kuma ba na ajiye ba ne wanda nake amfani da shi ne a yau da kullum saboda siyayyen abubuwan gida. Amma zallan kuɗi na ajiya suna banki.

Ina son kallon wata da daddare. Yana saka ni a cikin nishaɗi. Ina son kallon wata tare da mijina. Ina so mu samu kujeru mu fita waje, mu zauna mu ɗaga kanmu sama muna kallon wata saboda hakan yana saka ni cikin nishaɗi. Ina jina cikin natsuwa a lokacin da nake yin hakan nan.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar duba shi da kyau kafin ma in fara. Tabbatar da yadda zan yi aikin ba tare da matsala ba. Tabbatar da na gane yadda ya kamata aikin ya kasance sannan yin aikin da natsuwa da karsashi yanda zan gudanar da shi yanda ya kamata.

A'a, ba na iya kunna wuta. Hassali ma ina tsoron duk abin da zai haɗani da kunna wuta. A nan wuraren muna kunna wuta a lokutan sallah sanda ake soya ragon sallah. To ina gujewa irin waɗannan abubuwa. Shi yasa a cikin kicin ɗina ma yawanci ina amfani da gas ne wanda baya amfani da wuta.

Na fi son kofi a kan shayi saboda kofi yana min abubuwa da yawa a jikina. Yana taimaka min idan na tashi da safe, zan fara shan shi saboda zai saka in yi sauran rana ta a cikin kuzari da walwala, wanda shayi ba zai ba ni hakan ba. Sannan ina shan kofi da daddare idan ina son samun natsuwa da kuma rashin bacci saboda in samu in yi karance-karance da rubuce-rubuce.

Wurin aikinmu jami'a ce da ake koyar da ɗalibai. Yana da girma, wuri ne da ya yake buƙatar natsuwa da kuma karsashi saboda ɗalibai ne ake koyarwa. Aure, yara manyan gobe ake koyarwa domin rayuwar su ta gobe tayi kyau.

Ina kawowa gida ta hanyar amfani da motar haya, wanda idan na tashi daga makaranta zan je tasha, zan hau motar, zan zauna za muyi hira da sauran mutane kafin mota ta cika. Sannan idan ta cika, direba zai shiga zai taho da mu, inda a hanya zai ta ajiye mutane har akai inda nake son sauka.

Ina kawowa gidanmu ta hanyar hawa motar haya bayan na tashi daga wurin aiki. Ina tafiya a tashar hawa motar haya. Idan na shiga sai in faɗi inda nake so in je. Idan ya so a hanya sai in yi tattaunawa tare da sauran mutanen cikin mota zuwa sanda za a iso inda nake son sauka, daga nan sai in ƙarasa tafiya zuwa gida.

Ina cije farce, musamman idan ina yin abubuwan da suke buƙatar tunanina. Hankalina yana ɗaukewa daga kan abin da nake yi sai in fara cin farcena. Amma gaskiya yana daga cikin abubuwan da ba na son yi, ina son canza su. Suna daga cikin abubuwan da nake son denawa a cikin wannan shekara ta 2026.

Ina son miyar dage-dage saboda akwai abinci da dama da nake iya ci da ita. Wanda suka haɗa da biredi, ina iya cin ta da shinkafa, ina iya cin ta da taliya, ina iya cin ta da macaroni, ina iya cin ta da dai abubuwa da dama. Ita wannan miyar anayintane ta hanyar markada kayan miya sama sama sannan adan tafasa su asa mai adan soyasu sannan asaka kayan dandano,

Dangantaka tsakanin abokan aiki dangantaka ce da take cike da girmamawa da sanin iyakokin juna tare da taimako da tallafawa juna. Idan ɗaya daga cikinmu yana buƙatar wani abu a wurin ɗaya, yana iya tambayar shi cikin mutuntawa da kuma girmama juna. Muna son junanmu, muna abota tsakaninmu.

Eh, lokuta da dama ina ƙetare ƙafafu na idan na zauna saboda irin wannan zaman. Zamane ne da yake tabbatar da ni cikin natsuwa da aminci sannan na fi jin kaina da ƙwarin gwiwa idan na irin wannan zaman. Hakan yana min daɗi sannan kuma a duk sanda na irin wannan zaman, lokaci ya tafi min da sauri.

Na fi son zama saboda yawan tsayuwa yana sa in gaji da sauri sannan kuma wani lokacin ma yana sa in dinga jinjiri. Amma idan ina zaune ina iya yin abubuwa da dama. Ina iya yin duk abin da nake so ba tare da na gaji ba. Sannan zama yana sa in samu nutsuwa.

Ina iya ba da barkwanci musamman ga mutanen da nake ƙauna. Yana daga cikin abubuwan da yake sa zama yayi daɗi. Yana daga cikin abubuwan da yake sa magana ta yi tsayi. Yana daga cikin abubuwan da yake sa mutane su soƙa. Barkwanci yana daga cikin abubuwan da yake sa, yake ba ni damar saka iyalina nishaɗi da dariya a ko da yaushe.

Eh, ina shan 'ya'yan ruwan itace da yawa ma kuwa saboda yana da amfani ga jiki da yawa. Yana da amfani ga fata, yana sa fata tayi sheki, yana da amfani ga ciki, yana da amfani ga jikin ɗan adam gaba ki ɗaya. Ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar, um, mangwaro, ina shan ruwan gwanda, ina shan ruwan kankana, musamman ma kankana, ina shan ruwan lemu sannan ina iya haɗa su da irin berries ko kuma in haɗa da apple in matse ruwan in sha.

Ina jin tsoron abubuwa da dama amma babban abin da na fi jin tsoro shine rabuwa da ƴan uwana, mutuwa. Ina jin tsoron wani wanda nake so kusa da zuciyata ya mutu, in rabu da shi na har abada dindindim. Ina jin tsoron lokacin da ni zan mutu, ɗana, iyaye na, da ƴan uwana. Za su shiga wani yanayi. Ina jin tsoron irin waɗannan abubuwa.

Ina yin kiran bidiyo musamman ga 'yan uwana da ba sa kusa da ni. Ina da 'yan uwa da suke wasu ƙasashen duniya. Ina da 'yan uwa da suke wasu jihohi a cikin Najeriya. So ina yawan yin amfani da bidiyo, ina yawan yin amfani da kiran bidiyo wurin yin tattaunawa da su, da ganinsu, da sanin halin da suke ciki. Hakan yana min daɗi sosai.

Ina yawan alfani da wayata a rana saboda ina abubuwa da yawa da ita. Misali, ina ansa waya, ina kiran waya, ina kallo akan wayata sannan ina hawa yanar gizo domin duba abubuwan da suke faruwa a duniya tare da kuma nishaɗi. A rana dai ina ɗaukan awoyi da dama akan wayata gaskiya.

Ba mu da WiFi a gida. Muna amfani ne da siyan data ta wata akan wayar mu. Ba mu amfani da WiFi, muna amfani da data ne da muke siya. A kowane wata za ka sa kuɗinka ka siya, ya kasance kaɗai akan wayarka. Amma gaskiya ba ma da WiFi yana dai daga cikin abubuwan da nake fatan samu nan gaba.

Akwai apps da nake amfani da su da dama wurin tura sakonni da kuma karɓar sakonni. Amma wanda na fi yawan amfani da shi a karɓar sakonni shine WhatsApp. Da shi nake amfani in tattauna da ƴan uwana da abokan arziki tare da mijina. Da shi nake amfani in tura musu saƙo. Da shi nake amfani in karɓi saƙo a wurinsu.

Kayan ciye-ciyen da na fi so sune kayan gara, waɗanda ake yi wa amarya idan za a kai ta gidan mijinta. Waɗannan kaya sun haɗa da dubulan, alkaki, nakiya, cin-cin da sauransu. Waɗannan kaya suna da daɗi saboda suna da zaƙi. Musamman ma dubulan ina son cin shi da daddare yin ƙora da lemu mai sanyi.

Ina da manufa na wata-wata waɗanda na kassa fasu kashi uku. Na farko shine manufa da nake son cimmawa a wurin aikina, sannan na biyu manufa da nake son cimmawa a kan karatuna, sannan na uku manufa da nake son cimmawa a kan rayuwata gabaki ɗaya.

Ina jin tsoron ƙwari saboda suna lalata gida, amma musamman ma ina jin tsoron ƙwari waɗanda suke cutarwa. Ina jin tsoron ƙwari da suke cutarwa, irinsu tururuwa, saboda tana iya maƙalewa a jikin mutum ta ciji mutum. Sannan ina jin tsoron ƙwari irin kunama, kunama tana harbin mutum wanda zai iya saka ka a cikin ciwo mai tsanani da har sai an garzaya da kai asibiti.

Wayata tana cika ajiya. A halin yanzu ma a cike yake. Duk abin da na shiga sai ance mini wurin ajiya ta ya cika ina buƙatar ƙari. Amma a halin yanzu na bayar a sayo min memory card wanda da shi ne zan shiga bada amfani. Ina ƙara abubuwa a cikin wayata saboda gaskiya ina da abubuwan cika ajiya da yawa a ciki.

A'a gaskiya bana sauraron rediyo, saboda duk abin da rediyo za ta min a halin yanzu ina iya samun shi a cikin wayata har da ƙari. Ina iya jin labarai, ina iya ganin labarai ma a cikin wayata, ina iya jin nishaɗi da kiɗe-kiɗe da dukkan wasu abubuwan da rediyo take bayarwa. A wannan zamanin gaskiya tsofaffi ne suka fiiye jin rediyo, ban da matasa irina.

A'a, gaskiya mafi yawanci tafiya sa a cikin nutsuwa nake yin ta ba tare da sauri ba, sai dai idan ina da wurin da nake buƙatar kasancewa cikin sauri, lokacin ina dan in yaɗa ƙafa ta in dan yi sauri. Amma gaskiya ba ɗabi'a ta bace ba yin sauri, saboda shi sauri bai fiya ba ka abin da kake so ba. Kana iya tuntuɓe, kana iya bugewa, abu yana iya komawa ba daidai ba.

Ina iya shan ruwa da yake zuwa a cikin jaka-jaka da muke siya a nan. Yana zuwa a cikin 50cl a cikin kowacce leda. Ina iya shan kamar guda goma a rana. Saboda haka ina shan ruwa da yawa gaskiya. Shan ruwa da yawa yana da amfani a jikin ɗan adam. Saboda haka duk sanda na samu dama, ina ganin ruwa zan ɗauka in sha. Da shi ma nake yawo ko da yaushe.

Ina kula da gashina ta hanyar tabbatarwa ina wanke shi a kankare. Ina wanke shi bayan kowane kwana biyu, sannan in busar da shi, sannan in shafe shi da mai, sannan sai in je gidan da ake yin kitso, mai kitso ta tsantsara min kitso na. Wannan shine hanyar da nake kula da gashina, sannan ina sa hula saboda in kare dukkan ƙura daga shiga gashina.

Eh, ina yin hasashe lokacin bacci. A lokacin da zan kwanta bacci, ina amfani da wannan lokaci wurin zirfafa tunani akan abubuwan da na yi a rana, saboda ina son in duba in tabbatar na yi abubuwan da za su amfanar da ni, ban bata lokacina akan abubuwan da ba su da amfani a gare ni ba. Wannan hasashe yana sa in samu structure a cikin rayuwata.

A'a, ba na son tauna goro saboda goro yana ɓata haƙori. Sanancin shi da yawa ba shi da kyau ga lafiyar zuciya. Saboda haka lokacin da kaɗai nake tauna goro shine idan na ji zuciya ta tana neman tashi ko ina ƙoƙarin yin amai. Idan na ci goro a irin wannan lokacin shi ma ɗan kaɗan yana sa zuciya ta ta kwanta in fasa yin wannan amai. Ban da haka gaskiya ba na cin goro.

Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar samun tsari da nake amfani da shi a kowace rana. Ina da tsari da yake tafiyar da rayuwata. Ina tafiyar da rayuwata ta hanyar keɓance lokaci wanda aiki ne zalla nake yin shi da kuma lokacin da aika rayuwata nake yi.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar nuna wa kostomomina cewa za su iya yarda da ni cewa ni mai amana ce. Ina kuma nuna musu ina gina dangantaka ta hanyar amana. Idan sun saya abu a wurina, ina kai musu akan lokaci. Ina girmama su sannan kuma ba a samun matsala daga gare ni.

A'a, ba ni da sa hannu a cikin saƙonninmu saboda saƙonninmu ba su da buƙatar sa hannu. Saboda muna yin sune a cikin saƙonni, kawai tana messages ta hanyar yanar gizo gizo. Ba ma da buƙatar saka hannu. Kowane irin saƙo ne kuwa bai da buƙatar haka nan.

Rubutuna yana da kyau sosai. A hakikanin gaskiya, mutane suna yawan faɗa min cewa rubutuna yana da kyau sosai da sosai. Har da kai gama mutane suna ba ni litattafansu in rubuta musu sunayensu a kai ko kuma takardu na ma'aikata ana ba ni in yi rubutu a kai. Kai sanda ina sakandare ma har rubutu malaman baske ba ni in yi a kan allo.

Labulayen ɗakina falo kenan, lauyan rawaya ne. Sun faro daga saman wurin silin har zuwa ƙasa kuma sun rufe dukkan wasu tagogi da muke da su a falo har da wata ƙofa ma da muke da ita guda biyu duk sun rufe su. Sannan labulaye na na cikin ɗaki su kuma launin shuɗi ne su kuma, saboda na saka su don su yi macin da gado na.

Ina son ziyartar gidan namun daji saboda wurin yana ba ni nishaɗi. Akwai bishiyu masu kyau, sannan mafi mahimmanci akwai dabbobi waɗanda nake son gani lokaci zuwa lokaci. Akwai zakuna a cikin kejin su, akwai birirrika, akwai su damisa, akwai su giwa, akwai su giraffe, akwai dabbobi da yawa. Wannan shine wurin da nake son ziyarta a duk sanda na samu lokaci.

A'a, ba na duba kalanda kullum saboda ba ni da buƙatar hakan. Dukan abin da nake bukata na da kalanda take bayarwa wanda ya danganci lokaci da rana ina ganin shi akan wayata. Lokacin da kawai nake amfani da kalanda shine domin duba ranaku masu mahimmanci, ranaku na musamman waenda nake san sanin ranaku ranan da ake yinsu kamar ranar uwa, ranar uba, ranar sallah da sauran su.

Eh, ina sa hula a kaina a yayin da zan fita da lokacin da ma nake gida, saboda ba na so kaina ya ɗauki ƙura. Gashina yana da matuƙar, yana da matuƙar kyau in bar shi a rufe a ko da yaushe, saboda idan iska tana shiga ko ƙura tana shiga, ya waje ba in ringa wanke shi a kallo a-a-a sosai da sosai. Amma idan ina rufe shi, zai samu ya dinga fitowa sannan kuma zai dinga samu ya kasance cikin mai ko da sheƙi a ko da yaushe.

Na fi son zama a kan tabarma saboda ita tabarma idan ina so zan iya kishin gyaɗa, sannan kuma tana ƙasa ne babu takura, babu tunanin cewar sai na sa ƙafafu wana a ƙasa, babu tunanin cewa baya na zai tokari. Amma idan ina kan tabarma zan iya miƙe ƙafafu wana, zan iya duk zaman da nake so, sannan zan iya kishin gyaɗa domin jin daɗi.

Muna da madubi guda uku a cikin gida. Ɗaya yana cikin ɗakin kwananmu inda muke kallon shi idan mai shirya ko mun saka kaya muna tsayawa a jikin shi maduba sosai. Sannan kuma ɗaya yana jikin banɗaki a jikin bangon banɗaki, ta inda muna iya kallon shi idan muna son wanke haƙoranmu ko wanke fuskanmu a dede saman sink a banɗakinmu. Sannan ɗayan kuma yana jikin wurin saka kayanmu ne a jikin wardrobe.

Eh, ina karatu kafin in kwanta bacci. Karatu da na fi sanyi a kafin in kwanta bacci shine karatun Kur'ani da kuma karanta addu'o'inni manzari a yayin da nake bacci. Idan na karanta waɗannan addu'o'in nemantsari, yana saka inji ni cikin natsuwa, yana saka inji cewa ina tare da kariyar Ubangiji a lokacin da nake bacci. Sannan karatun Kur'ani ma yana taimaka min domin kullum rana ta kafin bacci ya kama ni.

Eh, kujeru na suna da daɗin zama saboda an yi su ne da, da auduga mai kyau da laushi yadda idan ka zauna a kan su ba za ka ji tauri ba. Za ka ji laushi ne yanda ba zai cutar da zaman ka ba. Sannan kuma suna da bango a tattare da su wanda za ka iya jingina zaka, da ɗan kishingida. Sannan suna da ƙananun fulillika da za ka iya amfani da su wurin jingina ajiki.

Eh gaskiya a mafiya yawan lokuta ina zuwa aiki akan lokaci, saboda bana son in je ba akan lokaci ba saboda mutane za su dinga kallo na sannan kuma ana iya tambaya ta dalilin da yasa ban zo da wuri ba. Sai sa nake shirya rana ta in tsara ta ta yanda zan tashi in shirya in je wurin aiki da wuri ba tare da samun matsala ba.

Eh, ina amfani da mataimakin murya idan hakan buƙatar hakan ta samu. Misali idan ina magana da mutane da suke da yawa aƙatan wuri, yanda za su ji ni da kyau da kyau ta ko ina da ko ina, ina amfani da mataimakin murya. Sannan ina amfani da mataimakin murya idan ina son yin karatu a wurin mutane masu yawa.

Ina iya kammala aiki akan lokaci ta hanyar samun tsari akan dukan aikin da nake sanyi Idan na tsara aikin da nake sanyi sannan na mai da shi cikin ƙananuƙanan abubuwa da zan iya cimawa a dare lokacin da nake so, ina iya kammala shi a cikin wannan aikin. Babban abin da yake sa in iya kammala aiki akan lokaci shine wannan tsarin, wanda idan babu shi ba zan iya hakan ba.

Jakar da nake ajiye kuɗi tana da launi guda biyu, ta wajen ta baƙa ce sannan ta ciki kuma fara ce. Tana da ajihuna da yawa wanda nake iya ajiye kuɗina ko in ajiye man leɓe ko kuma wasu abubuwa da mata sukan buƙata idan sun fita. Amma dai launin baƙi ne ta waje.

Gaskiya bana son aiki bayan lokaci bana yi ma, saboda duk sanda nayi aiki ba a lokacin da na tsara ba baya kasance min da daɗi. Amma idan nayi aiki a lokacin da na tsara yin shi yafi yawan tafiya daidai, saboda lokuta na kowanne akwai abin da nake yi da shi.

Ina karɓar baƙo ta hanyar yi mashi maraba. Ina shiryawa tun kafin ya zo, in gyara gidana, in kunna turare mai ƙanshi. Idan ya zo zan rungume shi, sannan idan ya shigo gida in zuba mashi abin sha, in ba shi abinci, sannan in zauna mui ta hira har zuwa sanda zai tafi.

Sa'o'in da nake kallon wayata suna bambanta daga rana zuwa rana, amma ba ya wuce sa'a bakwai a rana. Ina amfani da wayannan sa'o'i ne wurin shiga yanar gizo ko kuma kiran abokan arziki da 'yan uwa, ko kuma tura sakonni da karɓar sakonni a cikin awa bakwai.

A'a ban iya tuƙin mota ba tukuna amma ina saka ran. A wannan shekarar zan fara koyon tuƙin mota. Zan shiga makarantar tuƙin koyan mota in fara koya saboda zan sayi mota ƙarshen watan nan insha Allahu. Idan na samu lasisin tuƙi na sai in fara.

A kan gado nake kwana saboda ina son laushin katifa. Bana son kwanciya a ƙasa saboda yana saka ni ciwon baya. Gado ya fi mun daɗin kwanciya saboda ina samu in ƙishinkida, in huta daga gajiyar rana a kan filo. Sannan bacci ma ya fi mun daɗi wanda ba zan samu ba a kan tabarma wadda za ta iya min shati a fuska ko ma wani abu.

Ina sayan abubuwa da yawa a kasuwa waɗanda suka hada da kayan abinci kamar shinkafa, dawa, masara da sauransu. Sannan ina siyan kayan sarrafa abinci kamar kayan miya, wanda ya ƙunshi tumaturi, albasa, tattasai da sauransu. Sannan ina siyan kuma kayan ɗanɗano da kayan ƙamshi kamar su citta da kaninfari da masoro.

Eh ina shan ruwa mai sanyi saboda ya fi min daɗi. Kullum idan na tashi ina ɗiban ruwa da nake son sha in saka shi a firinji saboda yayi sanyi zuwa lokacin da zan sha. Bana son shan ruwan da yake dalam-dalam da bashi da sanyi a tattare da shi. Dukda de ruwan sanyi wani lokacin yana saka ni mura amma hakanan nake son abu na.

Abin da na fi son sha shine lemun suɓarodo, wanda ake haɗa shi ta hanyar dafa suɓarodo tare da kayan kanshi irin su citta da kanunfari, a dafa shi, a tafasa shi idan ya dahu in ya so daga bisani sai a tace, a saka siga, a saka kankara sannan a zo a sha.

A kullum ina yin wanka sau biyu a rana. A yayin da na tashi daga bacci ina shiga in haɗa ruwan zafi na na wanka, in shiga in yi wanka domin in samu ƙwari da ƙwarin jikin da zan fara yin ranata. Sannan kuma a ƙarshen rana bayan na fita na je na dawo ina buƙatar hutawa idan na zo kwanciyar bacci sai in je in haɗa ruwan wanka, in yi wankana saboda in samu in yi bacci mai daɗi.

Gaskiya ina son zuwa wurare da wuri saboda ba na son latti a ko da yaushe. Idan an gayyace ni wuri ko kuma wurin aiki da zan je, ina son zuwa akan lokaci saboda ba na son ɓata lokaci. Ina son mutane su zama a cikin tsari yanda duk sanda aka ce lokaci kaza za a fara yin abu to tabbas a fara shi a lokacin. Ba na yin latti akan lokaci nake zuwa.

Eh ina iya duba lambar QR idan buƙatar hakan ta taso. Idan zan biya wani abu ko kuma idan za a biya wani abu, ina iya janyo labulen wayata ta sama. Akwai inda aka keɓe domin scanning lambar QR. Zan iya buɗewa domin scanning in tabbatar ko kuma a cikin zanda.

Ina amfani da matashi guda huɗu akan gadon da nake bacci. Na ɗaya ina amfani dashi a kaina inda nake ajiye shi in kwantar da kaina akanshi. Sannan ina amfani da guda ɗaya in saka tsakankanin ƙafafuwana saboda yana min maganin sanyi. Sannan kuma akwai ƙananu guda biyu da nake amfani dasu ɗaya taurin cikina sannan ɗaya kawai ina rungume shi ne.

Na fi son miya mai zafi a kowane lokaci. Hasali ma idan miya tayi sanyi tabbas ina son ƙara ɗumamawa kafin in ci. Ina amfani da microwave in ɗumama ko kuma in yi amfani da gas in ƙara ɗorawa, in ƙara ɗumama ta domin in ci abin da zan ci da ita. Idan miya tayi sanyi gaskiya bana iya samu in ci abinci yanda ya kamata da ita.

Eh ina motsa jikina kullum. A kullum na saka wa kaina idan na tashi daga bacci, zan tashi in fita waje da samu in ɗan yi gudu ko da na minti talatin ne wanda zai taimaka min wurin warware kitse, wurin warware kitse. Sannan kuma da daddare wani lokacin ina ɗan samu in ɗan fita, in ɗan yi tafiya ko da ta minti goma sha biyar ce kafin in dawo gida.

Ina cin abincin rana da misalin karfe 1:30 a kullum. A lokacin nake gama dafa abincin da rana kafin in fita wurin aiki. Ina ɗaura abincin ne wurin karfe ɗaya, ina gamashi wurin karfe ɗaya da rabi. Idan na gama wurin karfe ɗaya da rabi sai in je in yi wanka sannan sai in dawo in ci abinci.

Ina amfani da intanet a ko yaushe a cikin rana, saboda kome na gidana yana amfani da intanet ne. Ina amfani da Siri wurin gabatar da kome na amfani da yanar gizo. Ina iya buɗe labulaye na da yanar gizo. Ina iya hawa yanar gizo kamar su Instagram, kamar su TikTok, kamar su Facebook da su WhatsApp. Ina amfani da su a kullu yau min. Saboda haka intanet ya zama min abin da ba na iya rayuwa da babu shi a gida. Ina amfani da shi wurin bincike binciken karatuna. Ina amfani da shi a wurin aikina sannan ina amfani da shi a cikin gidana. Ina kuma amfani da shi saboda nishaɗi.

Eh, ina busa tsaki a lokuta da dama idan buƙatar hakan ta tashi. Misali, idan na zo zan dafa shinkafa, idan shinkafar tana da tsaki a cikinta, ina iya busawa, in petri, in hure tsakin daga ciki. Sannan ana, um, ina busa tsaki a cikin garin masara ta yanda idan na ɗauko garin masara zan yi tuwon masara, sai na fara bushe tsakin ciki, na tankaɗe shi kafin in yi amfani da garin domin yin tuwo.

Abin da ya fi komai mahimmanci a kasuwanci shine yarda da amana. Mutane suna yarda da kai, su ba ka amana su sai kayan ka, su ba ka kuɗinsu domin ka kai musu kayan ka. Saboda haka a ganina amana da cika amana shine mafi muhimmanci. Ka tabbatar ka sauke wannan amanar da mutane suka ɗora a kanka shine yake da mahimmanci.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa. A kullum idan na fita na ajiye haja ta a kasuwa, ina yin ciniki. Ina siyarwa da mutane abubuwa sannan ina siyan abubuwa daga wasu mutanen. Idan na ajiye kayana mutane suna zuwa su taya su tambayi farashi sai in sayar musu ko kuma su tambaya a rage musu farashi. Idan na ga dama sai in rage idan kuma na ga babu riba sai in sayar musu a yadda nake bukata.

Ina yin abubuwa da dama da yamma kafin in kwanta. Waɗanda suka haɗar da ina yi wa jaririna wanka, ina haɗa mashirin wanka in zuba a baho, sannan in saka shi a ciki in yi mashi wanka, sannan ni ma ina samo in yi wanka, sannan in shirya mu shafa mai mu kwanta bacci.